Ni kowane biki ya kan zone participating ɗinsa yadda ya kamata amma har sai yawanci bikin sallah haka ƙara ma, akan ɗanfi birgeni saboda bayan ibada da aka yi ta azumin ramadana. So kuma da ka bayaza ayi bikin sallah ina haɗe da 'ƴan uwa da abokan arziki, a sa da zumunci ayi ziyara haka yana birgeni.